Kwarai kuwa ina son ɗakina yayi haske. Kasan in ba haske duhu bata da kyaun gani. Shi yasa nakan kunna fitila don ya bani haske a ɗakina.

Nakan je in na gama shara, zan ɗeba. Kai akwai irin wannan abun da ake zuba, wannan wanda gwamnati ta gina sai mu je mu zuba a wurin kafin a kwashe.

Mukan yi sadarwa a wurin aiki ta waya sannan kuma mukan hadu a office a falo kenan, sai a conference room sai muyi meeting.

Nakan wanke tufafi duk sa'ad da suka yi datti, ko da sau ɗaya ne na sa sai ya yi datti. Sai in ɗauko sabulu sai in wanke tufafina.

Wato duk lokacin da aka bani kalman sirri, nakan kiyaye ta don na san cewa wanda ya gaya mun yana bukatan aje ta a tsiranche ne.

Irin wasan da nake a waje shine wasan ƙwallo, wato ƙwallo ta hannu wanda ake kiranta volleyball. Wasan nan tana da daɗi kuwa.

Kwarai, kwarai, kwarai, kwarai. Aitin ina ƙarami na koyon iyo, sai ka ga na shiga cikin ruwa, na baza capacity kawai sai miƙewa nake yi.

Na fi son yanayin ɗakin da an gera ta an tsara ko'ina, gado na nan a miƙe ko mai dai a tsare. Shi ne irin ɗakin da na fi so.

Duk lokacin da na hau layi ina jira, sai na jira lokacin da nawa ne turn nawa ya iso kan nan in shiga. In kuma ba layi na ba ne, bana wuce kowa.

Na fi son zama domin mutum yana zanne karka zai yi nazari, zai yi lissafi duk yanda abun da yake tunani ko rubutu zai iya yin ta ba tare da wani takura ba.

Ina yin cajin wayana duk lokacin da batir ya sauka, sai in nemo caja, sai in jona takan wutan na nefa wutan lantarki, sai in cajin ta.

Ai wato miya indai yana da zafin nan ya fi daɗi. Kasan in yana da sanyi ba daɗin ci ne sai mutum kawai ya ji ta wani iri a baki.